Kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya gabatar da rahoto saboda ai ni mutum ne wanda yayi karatu. Kuma duk mutumin da yayi karatu ya kamata a ce ya iya gabatar da rahoto. Sannan, ba tin na gama karatu, ai na fara aiki da gidan rediyo ne. Kuma kowa ya san gidan rediyo guri ne wanda ake kawo rahotanni. Don haka, ni na iya gabatar da rahotanni daban daban. Lokacin da na gama makaranta, na samu aiki a gidan rediyon da ake kira Gidan Rediyon Freedom, wanda a wannan lokaci suka ba ni shirye shirye wanda zan ringa gabatar da rahotanni. Ɗaya daga cikin rahotannin da suka ba ni in ringa gabatarwa shine labaran ƙwallon ƙafa. Duk lokacin da aka buga ƙwallon ƙafa, na kan kawo rahotanni a kan, "Wanne kulob ne suka ci wani, me ya faru?" kamar misali, a satin nan da ya gabata an yi wasa tsakanin FC Barcelona da Atlantico Madrid, inda Atlantico Madrid ta lallasa Barcelona ta yi mata bugun sakwararbala. Ta ci ta ƙwallo huɗu, babu ko ɗaya. To, ka ga wannan rahoto ne ai. Kuma na aiwatar da wannan rahoto a gidan rediyo. Haka zaluka, duk mutane da na sani in na gan su, na kan aiwatar musu da wannan rahoton cewa ai Atlantico Madrid sun kama Barcelona, sun yi musu bugun sakwararbala, sun ci su ƙwallaye ɗeɗeɗeɗe har guda huɗu. Inda a wannan lokaci da na fara aiwatar da wannan rahoto a gidan rediyo, na fara da cewa an take wannan wasa ne da misalin ƙarfe tara na dare, inda ana ƙwallo ana ƙwallo sai John Garcia ya ji an bashi fasin wanda ɗan bayan FC Barcelona da ake kira da suna Eric Garcia ya bawa John Garcia fasin. Kipa na Barcelona kenan, inda ya kasa tare ƙwallon, sai ƙwallon ta wuce. Wannan ita ne ƙwallo ta ɗaya da Atlantico suka fara lallasawa FC Barcelona a zare. Ana tafiya ana tafiya, sai wani ɗan wasa da ake kira da suna Lukman, wanda ɗan wasa ne ɗan ƙasalen asar- ƙasar Najeriya wanda Atlantico Madrid suka siye shi. Ana tsaka da ƙwallon nan ya ƙara samu ya nannaga wa Barcelona ƙwallo ta biyu, ya saka ta a azare. Haka zaluka, kafin dai a tafi hutun rabin lokaci, ana tafiya ana tafiya tsohon ɗan wasan su da ake kira da suna Griezmann, wanda ɗan wasa ne ɗan asalin ƙasar Faransa. Kuma sannan ya buga wa FC Barcelona ƙwallo na ɗan wani lokaci, shi ma ya samu ya ƙara nannaga wa FC Barcelona ƙwallo azare. Duk dai kafin a tafi hutun rabin lokaci. Ana cikin haka ne ɗan wasan strikan su da ake kira da suna Julian Alvarez, ɗan ƙas-ɗan asalin ƙasar Argentina ya ƙara samun FC Barcelona ya ƙara tsugaga musu ƙwallo ta huɗu. Wanda wannan abu ne wanda gaskiya duk wani magoya bayan FC Barcelona ba dai ji daɗin wannan rahoto ba. A ce a wasa minti arba'in da biyar a samu a nannega maka har ƙwallaye guda huɗu azare. Ba tare da ka iya sa ko ɗaya ba. Haka kuma aka ci gaba da wannan wasa har aka tashi. Ba tare da FC Barcelona ta samu nasarar sa musu ƙwallo azare ba. Wannan shi ne rahoton da na aiwatar a wannan satin. Haka zaluka, a rahoton da na ƙara kawowa, Man United ta buga wasa wanda Man United kulob ne wanda ake ganin kamar ba za su iya ba. Wanda duk a shekarun baya kusan shekara uku zuwa huɗu duka ana cin su ne a duk wani wasa da suke bugawa. Amma ka tsam, sai gashi sun dawo da ƙarfinsu, yanda duk wani tim da suka kama yanzu sai sun ci shi ko kuma a buga dro. Sun buga wasa da tim da ake kira da suna Man City, wanda kowa ya san Man City tim ne babba. Amma haka Man United suka kama su suka lallasa musu ci. Haka zaluka suka zo suka kama wanda ake ganin a Premier League ɗin ma su ne na ɗaya a saman tebur, Arsenal. Haka suma suka lallasa musu ci. To, haka dai Man U suka ringa wannan abu. Gaskiya ni mutum ne wanda na iya kawo rahotanni. Idan ka cire bangaren ƙwallon ƙafa, na kan kawo rahotanni a bangaren lafiya saboda ai ni na yi karatu a bangaren lafiya ne. Na san bangaren lafiya don haka na kan kawo rahotanni. Ko a yanzu hakan nan ina gurin aiki wanda nake haɗa rahotanni akan aikin lafiya. Yanzu hakan nan mun yi DNA extraction, mun yi quantification, mun yi PCR, yanzu muna ronin ɗin jail wanda za mu duba mu ga me muka samu kuma mu je mu kai wannan rahoto ga waɗanda ya dace a kai wa wannan rahoto. Ni kam gaskiya mutum ne wanda ya iya haɗa rahotanni. Ina aiwatar da rahotanni ta hanyar da ya kamata saboda na iya aiki.

Kana fatan samun cinyewa? Eh, ina fatan samun cinyewa. Saboda ai duk lokacin daka ji an ce kana fatan samun cinyewa, idan aka ce fatan shine a al'adan mu ta bahaushe buri kenan. Cinyewa kuma an ce an zo wani abu ko competition ne a ce ka cinye ko kuma wani abu ne a ce ka fi kowa ƙoƙari ko ka fi kowa samu. Gaskiya ne, mutun ne wanda ina son samun cinyewa. Saboda ai cinyewa abin burgewa ne. Misali, yau idan aka kai ka makaranta, burin iyaye shine a ce yau ɗan su ya cinye kyautar zama zakaran dabo ko zakaran gwaji. Abin da ake nufi shine ɗan su ya cinye samun na ɗaya ko na biyu ko dai wani matsayi mai kyau. Dan haka ni ma iyaye na ai suna da wannan burin, saga cewa na cinye wani matsayi na ɗaya ko wani abu. Dan haka ni ma ina da burin samun cinyewa a rayuwata. Lokacin da aka kai ni makarantan Primary School, akwai lokacin da maigidan mu ya ce in dai na cinye na ɗaya ko na biyu, in dai har ban wuce na biyar ba, zai yi min kyauta. Ai ko haka aka yi, da na je makarantan nan na cinye wannan na biyar a lokacin na cinye. Shine sai ya ɗinka mana sababbin kaya. Haka zalika a duk lokacin da nayi ƙoƙari na cinye wani resul mai kyau, babanmu da babanmu sukan yi ƙoƙari su saya mun duk wani abu da nake so. Haka zalika bazan iya mantawa ba. Akwai lokacin da na fara jami'a, lokacin da na fara jami'a, a lokacin mai gidan mu ya ce in dai na cinye First Class, na zo na ɗaya a ajin mu, lallai zai mun gagarumar kyauta. Haka ko aka yi, da na je na dage da karatu, nai ta karatu, nai ta karatu har sai da na cinye First Class. A wannan lokacin da na cinye na dawo gida, iyaye na sun yi farin ciki sosai, sun yi alfahari da ni saboda ɗan su ya cinye na ɗaya. Kuma dama shine burin su. Dan haka duk wani abu da na ce ina so ko ina da buƙata, haka an yi ƙoƙari a yi mini saboda an san ai ni ma mai ƙoƙari ne. Kuma an san wannan ƙoƙarin nawa wataran zai iya ja mun wani abu. Wannan ƙoƙarin samun cinyewa ne ya ja mun.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don yin ayyukana saboda ina da waya. Don haka duk wani abunawa wanda na san aiki ne ko abu da ya kamata na yi, na kan yi ƙoƙari na saita wayana akan alarm cewar ƙarfe kazata buga zan yi aiki kaza, ƙarfe kazata buga zan yi aiki kaza. Saboda idan har ba ka sanya tunatarwa domin yin ayyukanka, wasu lokutan wani aikin naka zai zo ya wuce ko kana bacci ko ka je ka zauna kuna fira da abokai can sai ka manta cewar ai lokaci kaza ya kamata in yi aiki kaza. Amma idan ka sa tunatarwa, wannan tunatarwar za ta ringa tuna maka cewan lokacin yin aiki ka zane yanzu, yanzu lokacin ka zane. Misali, idan aka ɗauke ni ne, na sanya tunatarwa a wayata cewar duk ƙarfe bakwai da rabi na safe wayata ta buga mani alarm domin na tashi, na yi wanka, na ci abinci, na sa kaya na tafi gurin aiki. Idan ba don wannan tunatarwa da na sa a wayata ba, lokuta da yawa zan makara a gurin aiki. Amma saboda wannan amfanin da nake da tunatarwa sai ya zama na cewa duk lokacin da tunatarwar nan ta buga a wayata, zan tashi na yi wanka, na shirya, na ci abinci na tafi gurin aiki. Kaga kenan tunatarwata ta yi min amfani. Haka za lika idan na je gurin aiki ina aiki, na kan sanya tunatarwa cewar idan ƙarfe huɗu na yamma ta yi, ta buga mini saboda kasancewar lokacin tashina ya yi. Saboda wasu lokutan idan na je aiki, aikinmu yana da yawa. Wasu lokutan sai ka manta ma ƙarfe nawa ya kamata ka tashi. Amma idan tunatarwata ta buga mini cewa lokacin tashina ya yi, to sai na yi ƙoƙari koda ban gama aikina ba, na fara har haƙa kayana domin na san lokacin tafiyana ya yi. Haka za lika in na koma gida ƙarfe huɗu, zan je in ci abinci, in ɗan fito gurin abokai a ɗan yi fira. Haka za lika zan ta zama a gurin abokaina har misalin ƙarfe irin takwas haka. Daka takwas ta yi, na riga na sa tunatarwa a wayana cewar in dai takwas ta yi, ta gaya mani cewa takwas ta yi saboda na samu na je gida in ɗanyi wasu abubuwa. Kada in zo in ta zama a waje, inzo dare yayi ban samu na yi bacci da wuri ba. Shi yasa nake sanya tunatarwa da misalin ƙarfe takwas na dare saboda in koma gida in yi wasu abubuwa. Idan na koma gida, ina ɗan yin kallo ne a wayata, inɗan shiga WhatsApp, inɗan yi chatin da abokai, ɗan shiga Facebook da sauransu dai. A dai dai wannan lokaci na sanya tunatarwa a wayana ƙarfe goma tana yi wayata ta tunatar mun da cewa ƙarfe goma ta yi saboda na samu na kwanta bacci da wuri saboda ka she gari in tafi gurin aiki da wuri. Tunda na riga na sa tunatarwa ta misalin ƙarfe takwas na safe ta tunatar da ni lokaci ya yi sauran tafi gurin aiki. To haka dai nake tsara tunatarwa sosai yanda ya kamata.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, ina son buɗe taga a ɗaki saboda ai a ɗakin mu akwai tagogi guda huɗu. Don haka ko da yaushe mukan yi ƙoƙari mu buɗe wannan tagogi saboda mu sha iska. Saboda idan ka zauna a ɗakin da babu taga kuma lokacin zafi, to ya zaka yi da zafi kenan? Kaga kana da buƙatar ka buɗe taga domin ka sha iska. Ni ma don haka nakan buɗe taga domin na sha iska. Amma idan lokacin sanyi ne, nakan kulle taga. Bana buɗe taga lokacin sanyi. Shikansa lokacin zafi da nake buɗe taga ya kasu lokaci zuwa lokaci. Saboda ai zafi kala kala ne. Akwai zafi mai yawa, akwai zafi kaɗan. Haka zalika. Lokacin buɗe tagan ai ya danganta da safe ne, da rana ne ko da daddare ne. Duka zan yi bayanin yadda nake buɗe tagana a lokuta mabambanta. Lokacin da nake buɗe tagana shine duk lokacin da na zo kwanciya da daddare. Saboda daddare a yanayin da muke yanzu ana yin zafi sosai. Don haka nakan yi ƙoƙari na buɗe taga domin na sha iska saboda na samu na yi bacci. Saboda akan iya samun matsala. Duk masu shiga ɗaki su kwanta bacci ba tare da sun buɗe taga ba, wataran akan iya samun wannan zafin ya san ƙarar da su sai ka ga har ya kai su ga sun mutu. Sai ka ji ana cewa ai zafi ne ya kashe su. Alhalin taga ce da basu buɗe ba domin su sha iska. Shine abin da ya ja suka mutu. Ko dai da mun sani shi ƙarar kwana ajali ne, ba ka isa ka ƙara kwanakin ka ba ko ka rage kwanakin da Allah ya ƙaddara ma. Haka zalika. Idan gari ya waye nakan kulle tagata amma idan rana ta yi nakan buɗe tagogin ɗaki saboda ai da rana ana zafin rana. Zafin kwano zai buso cikin ɗakin ka. Haka zalika. Zafin jikin katanga duk zai iya shigoma ɗaki. Don haka idan rana ta yi nakan yi ƙoƙari na buɗe tagogi na saboda na samu iska. Haka zalika. Idan ya zama na ce wa na yi baƙi a ɗakina saboda ai duk lokacin da ka yi baƙi a cikin ɗakin ka tunda ba kai kaɗai ba ne, kowa zai ringa yin numfashi kuma wannan numfashin zai yi yawa a cikin ɗakin. Don haka nakan yi ƙoƙari na buɗe taga saboda numfashin ya ringa fita wata iska ta ringa shigowa. Saboda ai kowa ya sani tunda ni na yi karatun lafiya kuma ko na mutum bai yi karatun lafiya ba, ya sani shaƙan numfashin da wani ya riga ya fitar da shi ai cuta ne. Don haka nakan buɗe taga domin wannan numfashi ya ringa fita. Haka zalika. Kaman yadda na yi bayani wasu lokutan nakan rufe tagata. Lokutan da nake rufe taga shine kamar lokacin zafi. Yanzu a lokacin sanyi. Yanzu lokacin da ake sanyi, gari ya ɗauki sanyi, ta ina zaka ce za ka buɗe taga? Ai in ka buɗe taga lokacin sanyi, sanyi zai shigoma ɗaki sosai da sosai. Kuma kowa ya sani sanyi yakan iya haifar wa da mutum illoli mabambanta a jiki. Ɗaya daga cikin illolin da sanyi kan haifar maka zai iya ja ma gaɓoɓin jikin ka su fasa don riƙe. Idan gaɓoɓin jikin ka suka rirrike, kaga aiko tafiya ba za ka iya yi ba. Don haka ni a lokacin sanyi bana buɗe taga ɗakina. Amma idan bai lokacin sanyi ba ne, to gaskiya kan nakan buɗe ƙofofin taga ɗakina. Haka zalika. Nakan buɗe ƙofofin taga na gurin aikin da nake zuwa saboda ni ma'aikacin lafiya ne. Ina zuwa wata ma'aikata da ake kira da suna Nigerian Institute for Trypanosomiasis. Wata ma'aikata ce wacce ake aiki a kan trypanosoma da hausa muce cutar bacci. To idan na je wurin wannan aiki shi ma nakan yi ƙoƙari na buɗe tagogin ofis ɗina. Bana barin tagogin ofis ɗina a rufe saboda idan na ce zan bar tagogin ofis ɗina a rufe wani ma ba zai san na zo ba. Saboda wani ta taga yake leƙowa ya ga cewan na zo ko ban zo ba. Sannan zafi zai yi min yawa. Sannan tunda ofis dina mutane suna shigowa. To idan na ce zan rufe taga, ai kowa in ya zo yin numfashi, numfashin zai zauna a cikin ofis. Kaga kenan? Zan ringa shaƙan numfashin wasu wanda sun riga sun fitar da shi. Shi yasa gaskiya buɗe taga abu ne mai kyau. Shi yasa ni ma nake buɗe taga. Saboda duk mutumin da baya buɗe taga to gaskiya ko dai a ce bashi da ilimi ko bai da ilimin, bashi da ilimin addini da ilimin zamani. Saboda kowa addini kowa ya sani duk abin da aka ce zai cutar da kai to ba'a so ka je ka ringa yin amfani da shi. Don haka ni kam nakan buɗe tagogin ɗaki a ko da yaushe. Kofan ɗakina ta.

Wanne irin yanayi kafi so? Eh gaskiya ni a zahirin gaskiya. Na fi son yanayin sanyi saboda abun da dai za mu iya cewa yanayi kala biyu ne zuwa uku. Akwai yanayin zafi, akwai yanayin sanyi sai kuma yanayin zafi zafi sanyi sanyi. To a gaskiya ni na fi son yanayin sanyi. Dalilan da ya sa na fi son yanayin sanyi gaskiya suna da yawa. Dalili na farko shi lokacin sanyi duk lokacin da ka shiga ɗaki ka lulluɓa za ka yi barcinka kuma zai zama na cewa babu sauro. Kaga ka huta da maganan zafi sannan ka huta da maganan sauro saboda duk yanda ka shiga cikin ɗaki ka kulle tagogin ɗakin ka, ka lulluɓa dama ai sanyi ake to zaka ji ɗumi. Dalilin da ya sa kuma bana son lokacin zafi shi fa lokacin zafi ko da ka shiga ɗaki za ka ji kana jin zafi ko da ka buɗe tagogin ɗakin ka stil dai sai ka ji kana jin wannan zafin. Shi yasa gaskiya ni kam bana son lokacin zafi. Kuma wannan abu ne wanda duk wani mutum ya sani. Ma'aikatan lafiya da sauran al'umma masu ilimi sun sani. Duk lokacin zafi mutane ƴan adam sukan ringa yin cututtuka da dama. Kuma duk lokacin da ka je asibiti za ka tarar da mutane marasa lafiya masu ɗumbin yawa a duk lokacin zafi. Wanda wannan zafin ne ke tayar da wasu cututtuka da dama har yakan iya kai ga wasu sun rasa rayukansu. Wannan dalilin ne yasa gaskiya ni kam bana son lokacin zafi. Ni na fi son lokacin sanyi sosai. Shine lokacin da na fi so na fi bukata a rayuwana. Amma fa shi ma da na ce lokacin sanyi ba wai ina nufin lokacin da ake hunturun sanyi ba. Idan Bahaushe ya ce ma hunturun sanyi shine wani lokaci da ake sanyi sosai. Sanyi mai tarin yawa. Sanyin da yakan iya sa wa wanda suke da ƙirin kamar cutar sikila ma ba za su iya fitowa ba wanda kuma ba sa son sanyi sosai su ma ba za su iya fita ma su nema abincin da za su ci ba ko wani abu. Yanzu misali akwai wani abokina ya je karatu ƙasar Indiya. Da ya dawo yake bani labari ya ce wannan zuwan da yayi akwai wani hunturun sanyi da ake a Indiya har ta kai ta kawo mashi cold lecture baya iya zuwa. To ka ga kenan akwai sanyi mai cutarwa. Dalilin kuma da ya sa baya iya zuwa saboda sikila ne. Wanda wannan zafin ne ke tayar da wasu cututtuka da dama har yakan iya kai ga wasu sun rasa rayukansu. Wannan dalilin ne yasa gaskiya ni kam bana son lokacin zafi. Ni na fi son lokacin sanyi sosai. Wanda wannan zafin ne ke tayar da wasu cututtuka da dama har yakan iya kai ga wasu sun rasa rayukansu. Wannan dalilin ne yasa gaskiya ni kam bana son lokacin zafi. Ni na fi son lokacin sanyi sosai. Na fi son lokacin sanyi. Dalilan da ya sa na fi son lokacin sanyi shine kowa ya sani da ma'aikatan lafiya dama wanda ba ma'aikatan lafiya ba da duk wani mutum mai ilimi ko wanda yake da ƙoƙarin neman ilimi ya sani. Lokacin sanyi mutane sunfi lafiya. Duk lokacin da ka ga mutum na haka cikin ƙoshin lafiya kuma cikin ikon Allah da aka ga wasu cututtuka da dama basa tashi. Amma fa daga an ce ma lokacin zafi ya yi shi kenan cututtuka sun ringa ɓallewa kenan. Yanzu ka ɗauki masu sikila duk lokacin zafi zaka ga kasuƙan sikilan lokacin zafi basa son shi saboda wani lokacin za ka ga suna wani hauka hauka ko wani abubuwa dai haka. Amma dai ciwo ne wanda Allah ya ɗora musu kuma shi ne yake musu maganin wannan ciwo. Amma gaskiya ni kam bana son lokacin zafi saboda ai lokacin zafi kai bana son lokacin zafi. Ni na fi son lokacin sanyi gaskiya. Lokacin sanyi ya fi mun daɗin al'amura na. Kuma sannan duk lokacin da ake sanyi idan ka shiga ɗaki ka je ka kwanta ka lulluɓa ai za ka yi bacci mai daɗi. Daga dakka lulluɓannan shi kenan sai dai ka ji wani ɗumi mai daaɗi kana tayin barcinka. Amma fa in lokacin zafi ne ka shiga ɗaki ka kwanta ko na ka buɗe tagogin ɗakin ka kuma ga sauro. Duk wanda ya san sauro ya sani mu a Najeriya musamman garuruwan mu irin na Kano, Kaduna, Jigawa, Bauchi kowa ya sani duk lokacin zafi sauro ake yi sosai. Haza ka ji ana cewa "kae yau ana yin sauro na bala'i". Idan ka ji Bahaushe ya ce maka ana sauro na bala'i to sauro ake mi munƙun yawa. Kuma wannan sauro duk lokacin yanayin zafi ake shi. Amma duk lokacin da ba yanayin zafi bane ba ayin ƙiran wannan sauron. Shi yasa ni kam gaskiya na fi son yanayin sanyi. Duk lokacin da ka je ka kwanta a yanayin zafi ko fa sauro nan ya cije ka ga barcin fa kana je kana so ka yi amma wallahi sai ka farka. Saboda yanayin zafi ya ja sauro ya zo na ci zanka. Shi yasa mutane da yawa bane kaɗai ba ma sun fi son yanayin sanyi.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Eh gaskiya abubuwa masu muhimmanci a kasuwanci suna da yawa amma abin da ya fi kome muhimmanci a kasuwanci shine mu'amala. Idan mutum bahaushe ya ce maka mu'amala ko kuma an ce kyakkyawar mu'amala shine abin da ya fi kome muhimmanci a kasuwa. Duk lokacin da kaji bahaushe ya ce ma kyakkyawar mu'amula shine ya kasance a matsayin ka na dan kasuwa kana da gaskiya. Duk mutumin da yake kasuwanci babu gaskiya, wannan kasuwancin babu cigaba. Kuma wannan abin zai iya jama kaskanci, ya iya jama ka rasa kostoma. Abu na biyu da yake da muhimmanci a kasuwa wanda duka dai yana karkashin mu ce mu'amala mai kyau shine ka zama mai haƙuri. Wasu lokutan wani zai iya zuwa gurinka zakuyi kasuwanci sai ka ga yana maka magana irin da gadara gadara ko ya isa da kai ko wani abu. To a matsayin ka na ɗan kasuwa dole zaka koyi haƙuri. Kai ne kake sayar da kaya kuma mutum ya zo zai sayi kayan ka. Yake nema ya gaya ma baƙar magana ko wani abu. A matsayin ka na dan kasuwa wanda ya san muhimmancin abun da ya, wanda ya san muhimmancin abun da ya fi komai muhaimmanci a kasuwa shine sai kayi hakuri ka kyale shi in kaga dama ma kace malam kayi hakuri ba wani abu bane sai ka siyar mai da kayan ka to abun da dai ake nufi gaskiya shine kyakkyawar mu'amala shine abin da fi kome muhimmanci a cikin kasuwanci. Haka salika a ƙarƙashin kyakkyawar mu'amala za mu iya cewa ka kasance mai fara'a. Duk lokacin da mutum ya zo siyyaya gurin ka, ka dan dinga yi mai fara'a da wasa da dariya. Wanda duk wani ɗan kasuwa ya sani. Akwai mutumin da yake zuwa wurin ka sayayyar kaya kawai saboda wannan fara'an da kake mai ne yake kawo shi ba wai don wani dalili ba. Saboda aiko ni ɗinnan ace zan je kasuwa siyayya a gurin mutum sai in zo gurin ka siyayya saboda ba ka san mahimmancin kasuwanci ba, sai ka ringa babbatarai ko kana kallo na sama da ƙasa. Ai ba zan ƙara dawowa gurin ka siyayya ba. Don haka abin da ya fi kome muhimmanci a cikin kasuwanci shine ka kasance mutum mai mu'amala. Duk wanda ya zo gurin ka, za ka tarbe shi hannu biyu biyu, ka ce sannu da zuwa, a gaisa, a yi wasa, a yi dariya. Shine abin da yake da muhimmanci a kasuwanci. Amma ka ce za ka ringa babɓatarai shi ke nan sai a barka da ɓataran ka. Ɓataran ka zai sayan ma da kaya ne? Ba zai sayan ma da kaya ba. Don haka ka ga ba ka da kyakkyawan mu'amala, kuma ba ka tsaya ka gane meye abun da ya fi muhimmanci a kasuwa ba. Don haka za kayi ta zuwa kasuwa ka dawo ba tare da ka sayar da kaya ba kuma kana asarar kuɗin ka da asaran lokaci. Don haka duk wani ɗan kasuwa ya kamata ya zauna ya gane meye fi kome muhimmanci a kasuwa. Kuma abin da ya fi kome muhimmanci a kasuwa lokuta da yawa baza a dauki abu ɗaya a ce ka man kyakkyawan mu'amala ya fi kome. Ba a'a, ya danganta da ina kake kasuwanci, da su wa kake kasuwanci. Wanda kake kasuwanci da su musulmai ne? Wanda kake kasuwanci da su a'a ba musulmai bane, kiristan ne? Wanda kake kasuwanci da su suna da haƙuri ko kuma ba su da haƙuri? Dole a matsayin ka na ɗan kasuwa wanda yake neman ya gane me yafi kome muhimmanci a kasuwansa, dole ya nemo wannan abu. Sannan ma gurin da ka je kana kasuwancin, wane kalan kaya suke da bukata. Kayan da kake kai musu ma suna da buƙatan shi ko basa da bukata. Duk wannan abu ne wanda yake da muhimmanci a cikin kasuwanci. Ba kawai ka ringa dibar kaya ka tafi da su kawai ka ce ka zo ka sayar ba a'a. Dole za ka yi bincike ka gane wane irin kaya ne suke da mahimmanci a wurin waɗanda zaka je ka siyar wa da kaya. Don haka dai abin da yafi komai muhimmanci a kasuwa shine ka zama mai haƙuri, mai riƙon amana, mai gaskiya kuma ya zama na cewa duk wanda ya baka amana za ka riƙe a matsayin ka na ɗan kasuwa. Amma idan ba haka ba, ka bari mutane suka fahimci cewar baka san muhimmanci a kasuwanci ba to gaskiya kasuwancin ka ya riga ya lallace. Dole ka tsaya ka nutsu, ka san mahimmancin kasuwar ma ita kanta, sannan ka san mahimmancin kasuwancin ka. Akwai banbanci tsakanin ka san mahimmancin kasuwa da kuma ka san mahimmancin kasuwancin ka. Idan aka ce ka san mahimmancin kasuwa shine ka san darajar kasuwa ma, me yasa mutane suke zuwa kasuwa, ko da ba kai kaɗai ba. Mutane suna zuwa kasuwa ne saboda su je su sayar da kaya, su sami riba domin biyan bukatun kansu. To idan ka san da wannan, wannan abu ne wanda kowa yakan iya zuwa, ya je ya yi. To a matsayin ka na ɗan kasuwa ka san mahimmancin kasuwa sai kuma ka san kai me mahimmancin kasuwancin ka. Yadda nake kasuwanci abubuwah da nake siyarwa, me amfanin su a gurin mutane su ne ka san mahimmancin kasuwancin ka. Meye amfanin abin da kake siyarwa da mutane? Abin yana da kyau ko bai da kyau? Mutane suna farin ciki da abin da kake siyar musu ko kuma basa farin ciki? Wannan shi ne abin da ya fi ko.

Yaya kake gaishewa mutane? Yanda nake gaishewa mutane ya danganta da wane irin mutum ne. Saboda idan aka ce gaishe wa mutane a Hausa, ana nufin ya kake gaida mutane. Ko wanne mutum da za ka gaida shi, ai ya danganta da waye shi a wurinka. Abin da ake nufi shine baban ka ce, baban ka ne, yayan ka ne ko ɗan'uwan ka ne? A'a, malamin ka ni ko ɗalibin ka ne? Duk yanda za ka gaida mutane kowa akwai kalan yanda ake gai da shi. Yanzu misali, ni yanda nake gaisawa baba na shine. Zan je in tsuguna a ƙasa in ce “Baba ina kwana, ina gajiya. Ka tashi lafiya?” Baba na zai amsa ya ce “Amin wa'alaikumussalam ɗa na, na tashi lafiya.” Sai in ce “to Alhamdulillah.” Sai in ce “Baba akwai wani aiki da zan ma ni ko babu?” Idan ya ce akwai sai ya aike ni, in babu shi ke nan. Sai in tashi in je wurin baba ta sai in tsuguna in ce “Baba ta ina kwana, ina gajiya. Kin tashi lafiya?” Sai mama ta ce “Lafiya lau ta tashi lafiya.” Sai in ce “to Alhamdulillah.” Idan kuma aboki na ne na gama da shi zamu gaisa, ina miƙa mai hannu ne in ce“Assalamu alaikum aboki na.” Misali ina da aboki Nasir. Zan miƙa mai hannu in ce “Assalamu alaikum Nasir.” Shi kuma Nasir sai ya ce min “Wa'alaikumussalam.” Wannan shine yanda nake gaisawa da aboki na. Amma idan malami na ne na ce zan gaida shi, ina zuwa ne shi ma in tsuguna saboda ai kowa ya san malami kamar uba ne. Sai in tsuguna in ce “Malam ina kwana, ina gajiya. Ka kwana lafiya?” Sai ya amsa min ya ce “Lafiya lau ɗalibi na Nura.” Haka zaluka idan yaya na ne zan gaisar da shi. Sai in je in ce “Yaya na ina kwana, ina gajiya.” Haka dai za ka yi, ta gani kowane irin gaisuwa ya danganta da waye mutum a wurin ka, ya girmansa yake. Ya girmike da yawa ne ko kuwa ya girmike kaɗan. To wannan hanyoyi nake bi domin na gaisar da mutane. Saboda ai gaisuwan ma itakanta ya danganta da safe. Da safe ne, da rana ne ko da dare. Duka wannan misalan gaisuwa da na bayar misalan gaisuwa ne wanda ake iya yin su da safe. Amma idan rana ta yi kace za ka gaida babanka ko ni naje zan gaishe wa babana. Ina ce wa babana “Barka da rana.” Sai ya ce “Yauwa.” Haka zalika idan baba ta ce sai in je in ce “Baba ta barka da rana.” Haka zalika in yaya na ne, sai in je in ce “Yaya na barka da rana.” Haka dai za ka yi, ta bi sai ka ce barka da rana. Shi ne yanda muke gaishewa da rana a al'adar mu ta Hausawa. Amma idan da daddare, ne sai in je in ce “Baba na barka da dare, ina fatan ka yini lafiya.” Sai baba na ya ce “Alhamdulillah, sannu ɗana.” Sai in je wurin baba ta ita ma in ce “Baba ta barka da dare, ina fatan yau dai kin yini lafiya” sai ta amsa. Haka zalika idan malami na ne shi ma zan je in ce “Malam wa ne barka da dare” sai ya bani amsa. Duk ko wata gaisuwa da ake yi ya danganta da wanda lokaci ne. Safe, rana, dare, yamma ne? Jannen ya danganta da wanda zaka gaisar. Baban ka ne, baba ka ne, ƙanin ka ne, ɗan'uwan ka ne? Sannan kaman yanda na yi magana a baya. Itakanta gaisuwan ya danganta, musulmi ne za ka gaisar ko wanda ba musulmi ba. Abin da nake nufi shi ne wanda yake addinin kuɗai ne ko wanda ba addinin kuɗai ba. Kowa akwai kalan yanda ake zuwa a gai da shi. Yanzu misali idan zan iya tunawa, na sani a nan Najeriya mutanen da suke Yarabawa in suka je za su gai da ƴan'uwan su ko iyayen su. Suna kwanciya ne a ƙasa in za su ce musu “Ekaro, ekaro wai sai.” To haka za ka gani dai kowa akwai kalan yanda suke gaisuwan su. Haka zalika idan Fulani ne suka je za su gaisa da ƴan'uwan su. Gari yawayi, sai ka ga sun tsuguna sun ce da iyayen su “E gbaribi mi, balo mehe.” Sai ka ga amma ba su amsa. To haka dai za ka gani kowa akwai kala yanda yake gaisawa mutane. Amma dai, idan kuma zan gai da mutanen da na taho ne maybe a mota, ko a keke, ko a hanya sai na gansu a kan titi a zaune ko in ce a gefen titi a zaune. Saboda idan Bahaushe ya ce ma mutum a kan titi a zaune yana nufin mutane suna zaune a gefen titi. Sai in ce musu “Assalamu alaikum, assalamu alaikum.” Sai ka ga su ma sun ɗigo min hannu suna “Wa'alaikumussalam, wa'alaikumussalam, wa'alaikumussalam.” To wannan ne hanyoyin da muke bi mabambanta domin mu gaishe wa mutane a al'adarmu ta Hausawa. Amma dai na sani different yare ma kamar irin Turawa, talakawa ƙasashe kowanne akwai yanda suke gaishe wa mutane. Amma mu dai wannan shine yanda muke gaishe wa mutane a al'adar mu ta Hausawa da sauran lamurran mu.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Eh, yadda nake kare kanmu daga sauro akwai hanyoyi da yawa. Hanya ta farko da nake bi don kare kanmu daga sauro shine bana barin kwatam mu da datti. Domin duk wanda ya san sauro, ya san kuma inda sauro yake rayuwa. Sauro yana rayuwa ne a gurin da yake da datti, musamman ma a cikin gurin da yake da ruwa, inda ruwa yake kwanciya. Wannan gurin nan sauro yake samu ya zauna, har ya haifi 'ya'ya. Dan haka nakan kare kanmu daga sauro ta hanyar bana bari wannan ruwa ya taru. Idan ma ko har wannan ruwa ya taru, ko kuma ince kwata da hausa, to nakan samu maganunuwa na zuba a wannan guri. Hanya ta biyu da nake bi don kare kanmu daga sauro shine ina kwanciya a cikin gidan maganin sauro. Duk wanda ka ji an ce mutum ya kwanta a cikin gidan sauro, wani net ne, anda ake kira da turanci mu kuma da hausa muna ce mai gidan sauro, to ina kwanciya a ciki. Kuma dukkanin ƴan gidanmu, kowa yana kwanciya a ciki. Dan haka muna kare kanmu daga sauro ta wannan hanya. Hanya ta uku da muke kare kanmu daga sauro shine mukan kunna maganin sauro. Ai maganin sauro kala kala ne. Akwai wanda yake da rawul, wanda ake kira da suna "Mosquito Coil". Akwai na takadda wanda ake kira da suna "rambo Matis". Haka dai muke zuwa mu siyo su a kasuwa ko mu siyo su a shago. Idan mun zo kwanciya bacci sai mu kunna su saboda su kashe mana saurayen da suke cikin ɗaki. Wannan shi ne hanya ta uku da muke bi domin mu kare kanmu daga sauro. Hanya ta huɗu da muke amfani da ita domin kare kanmu daga sauro shine mukan siyo anti- antibiotics. Wanda yake magani ne wanda yake kashe sauraye. Sai mu bi duk wata kwata ta cikin gidanmu ko wani guri da ruwa yake kwanciya sai mu je mu zuba wannan antibiotic ɗin. Zai zama na cewa duk sauron da yake da rai wannan antibiotic ɗin zai kashe shi. Idan ma kuma sauron bai da rai, idan yayi ƙwayaye a gurin to wannan antibiotic ɗin zai kashe wannan ƙwayayen da yayi a gurin. Kunga ke nan saurayen ma ba za su iya haihuwa ba bari har su zo su sa ma na cutar cizon sauro. Saboda ai in aka ce ka kare kanka daga sauro an taimake ka ne. Saboda duk lokacin da sauro ya ciji mutum, sauro yakan iya haifarwa da mutum malaria, yakan iya haifarwa da mutum fever ko headache, ciwon kai kenan. To ka ga yanzu idan aka ce kana zazzaɓi, zazzaɓi fa yakan sa mutum ya rame, mutum ya ringa amai, ka ga wani ma ko abinci baya iya ci. Duk lokacin da sauro ya cije ka, ba ka kare kanka daga wannan sauron ba ko ku kare kanku daga wannan sauron ba, zai sa ko abinci ba za ka iya ci ba. Idan ma ka ci abincin za ka ranga aman wannan abincin ne. Dan haka mukan yi amfani da hanyoyi daban daban domin mu kare kanmu daga zazzaɓin cizon sauro. Haka zalika gwamnatin jihar mu tun da ni ɗan Kano ne, gwamnati a da ba a yanzu ba takan je ta siyo abubuwan feshin maganin sauro ta bi unguwa unguwa tana fesawa domin kare al'umma daga wannan zazzaɓin cizon sauro. Amma ba a yanzu an dena. A da ne kawai gwamnati takan iya yin wannan abubuwa amma a yanzu gwamnati ba ta wannan abubuwa domin ta kare talakawan ta daga zazzaɓin cizon sauro, sai dai kawai ta bari sauraye su ringa cizon mutane. To akwai hanyoyi dai daban daban gaskiya da jama'a da yawa suke amfani da su wurin kare kansu daga zazzaɓin cizon sauro. Amma ni kama yadda na yi bayani, hanyoyin da nake amfani da su wurin kare kanmu daga zazzaɓin cizon sauro shine muna kwanciya a cikin gidan sauro, muna kunna maganin sauro, muna siyo antibiotics mu je mu zuba a duk wani kwata ko wani ruwa da yake gidanmu. Yanda zai zama na cewa zai kashe wannan sauraye da duk wani ƙwayaye ma da suka yi a gurin. Haka zalika gwamnati takan iya siyan wannan magani ta tallafa wa mutane da shi kowa ya je gidansa ya sa. Inda kuma yake ba gida ba ne, za ta bi duk wata kwata da take cikin gari da wasu gururuwa ta zazzuba saboda a kare kanmu daga zazzaɓin cizon sauro. Saboda kaman yadda na yi bayani zazzaɓin cizon sauro ma sana lafiya sun ce yakan iya kashe miliyoyin mutane a shekara. To ka ga idan ba ka kare kanku daga zazzaɓin cizon sauro, ai zai zama na cewa za ku yi ta mutuwa ne. To tun da mu mun riga mun san da haka shi ya sa muke ƙoƙari domin mu kare kanmu daga zazzaɓin cizon sauro. Dan haka kare kai daga zazzaɓin cizon sauro gaskiya abu ne mai kyau. Idan mutum baya yi mutum zai iya mutuwa.

Yaya kuke sadarwa wurin aiki? Eh hanyoyin da muke sadarwa wurin aiki suna da yawa. Hanya ta farko da muke sadarwa wurin aiki shine duk lokacin da kowa ya zo gurin aiki ya zama na cewa akwai wani taro da za a yi, akan kira wanda ake kira da suna "messenger" a ce ka baka je ka gaya wa kowa cewar akwai taro. Don haka yakan yi ƙoƙari ya je gurin mutane ya sadar musu da wannan saƙonni. Idan kuma ya zama na cewa taro ne na gaggawa ana so a yi, to mukan gudanar da wannan sadarwa ne ta cikin group ɗin da muke kira da suna group of WhatsApp. Za'a je a shiga WhatsApp sai a tura cewar ana son ganin kowa. Kun ga ke nan an sadar da saƙo sai kowa ya zo. Haka zalika idan saƙon kuma ya zama na cewa saƙo ne na emergency, to akan yi amfani da waya. Kowa a ɗaga waya a kira shi a ce to wane? Yace na'am. A ce ka zo fa yau akwai taro. Don haka kowa sai ya taho. To hanyoyin da ake sadar da saƙonni gaskiya suna da yawa. Ya danganta da a wanne yanayi ake, wanne saƙo za a yi a daidai wannan lokaci ne. Amma waɗannan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da muke bi domin mu gudanar da saƙo ko mu sadar da saƙo. Amma idan saƙon ya zama na cewa saƙo ne wanda ake so kowa da kowa duniya ta sani, to mukan je shafin mu na Facebook sai mu je mu sa wannan s-- mu sadar da wannan saƙo a wannan guri saboda kowa ya gani. Don haka idan aka ce sadar da saƙo shine a isar da saƙo, to mukan isar da saƙonnin mu ta hanyoyi daban daban ta hanyar da dai kowa zai zama na cewa zai iya gane wa cewar ana buƙatan shi a guri ko ga saƙon da ake so a bashi. Don haka wannan shine hanyar da muke bi mu sadar da saƙo. Amma idan ya zama na cewa duk ma ana guri guda ne ake so a sanar da saƙon nan, akwai wani link da ake bugawa ko mu ce ganga da za a buga. Kowa zai gane cewa eh to fa akwai abin da za a yi sai ka ga kowa ya taho. Wannan shine hanyar da muke bi domin mu sadar da saƙonni zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da abokan aikin mu kuma gaba ki ɗaya.

Kana fin son zama birni ko ƙauye? Kai gaskiya ni nafi son zama a cikin birni. Ai ni bana son zaman ƙauye. Idan fa a kace ƙauye, tab banjan to wa ma zai je ƙauye ya zauna? Ni kam nafi son zaman birni. Dalilin da ya sa nake son zaman birni shine a birni ne fa ake da makarantu masu kyau. Wanda in ka je ƙauye ba za ka samu makarantu masu kyau ba. Haka zalika za ka ga duk wanda yake ɗan birni za ka ga ya fi ɗan ƙauye ƙoƙari saboda makarantu ne masu kyau a cikin birni da malamai masu kyau. Wanda in kaje kauye, zaka samu makarantan ma wasu babu idan ma ka samu makarantan, zakaga makaranta ne idan ka shiga ba a gina ta a condusive place ba, place din da zaka iya karatu kaji dadi da sauran abubuwa wani ma sai dai kaje kaga dan dakine guda daya gashi nan dai ba kyaun gani kuma babu malamai na gari dan haka wannan daya daga cikin dalilin da yasa nafi san zaman birni kenan dalili na biyu da yasa nafi son zaman birni fiya da na kauye shine, idan fa akace dan birni shine fa wayayye shi kuma zakaga bakauye bagidaje ne dan birni ya iya wanka, zai wanka yasa kaya a birni yayi yawan shi, wanda idan ka dauki dan kauye za kaga bau iya wanka ba za ka ganshi wani gaja haka dai zaka yita gani dalili na uku da yasa nake som zaman birni, gaskiya ni mutum ne mai son mota to kuma idan kana birni ai shine zaka dinga ganin motoci masu kyau har ka iya ganin motar data yi ma ma amma idan kana zama a kyauye ina ma zakaga motar har zaka ga motar databyi ma ina son zaman birni saboda ina so na dinga ganin jirgin sama in kaje kauye ina zakaga jirgin sama. Ai duk inda ka ga jirgin sama yana sauka to birni ne. Ba a zuwa ƙauye ayi tashar saukar jirgin sama. Ina a birni ake wannan, yanzu haka idan ka dauki misali gurun cin abince ba, abincin fa da akeyi a birni fa ba iri daya yake dana kauye ba idan kazo birni, a nan ne zakaga ana dafa ma shinkafa, ana dafa ma fried rice, ana dafa ma shawarma, anai ma sinasir, anai ma waina da sauran su wanda fa idan kaje kauye sai dai kaje ka tarar da tuwan dawa, tuwan masara miyan kuka, sai dai ka tarar da dambu, sai dai ka tarar da fate fate, sai dai ka tarar da dan madidi duk a kauye fa ina nikam nafi son zaman birni saboda ni duk irin abincin kauyen nan ma ni bana iya cin su ni nafi gane in ci abincin birni haka zalika idan kazo wurin dan abubuwan da zaka sha kaji dadi a birni ne fa zaka samu ana saida coca cola ana saida fanta ana saida exotic ana saida ziza sannan idan kazo madara ana saida peak ana saida 3in1 duk gasu nan dai a birni amma idan kaje kauye ina zaka samu irin wannan madaran emm emm jam ni gaskiya bana son zaman kauye ni nafi son zaman birni, saboda ai zaman birni shine inda zaka zauna kaji dadi sossai. Ka samu walwala. Amma idan kaje kauye tab, a birni ne fa zaka samu ana sa AC idan kaje inda zafi ya dame ka, zakaje ka shiga cikin AC domin ta dan sanyaya maka jiki baza kaji zafi ba amma in ka je ƙauye fa ƙauye fa ba AC. Wutan Nepa ma basu da ita ma amma idan kazo birni ga wutan nepa kasha AC kayi wa yawan ka chaji kai a birni fa idan kuna samun wuta sossai fa zaku ga ko girki zakuyi kuna girki da electric ne amma in ka je ƙauye sai dai ayi girki da itace da kara fa a bulbule ka da hayaki, hayaki ya bata ma jiki kura ta bata ma jiki amma a birni za ayi girki da electric in ka kunna kayanka zaka iya tafiyan ka daki kaje kayi zaman ka in ka daidai ci lokacin da abincin ka ya gama sai kazo ka sauke kayan ka A birni kenan. Amma a kaiye fa hmm emm jam ba ayi yanzu ko jirgin kasa fa, idan kana so ka shiga jirgin kasa fa sai dai kaje birni idan kaje kauye sun ma san jirgin kasa ne? Basu sani ba fa kai akwai dalilai dayawa da yasa nifa bana son zaman kauye fa nifa na fi son zaman birni. A birni fa akwai asibiti mai kyau. Za ka je asibiti ka tarar da likitoci amma idan kaje kauye, wani kauyen ma ba asibitu amma ka je asibitin ba likitoci. To ya za ayi ma a hada birni da kauye ai ni da ana tambaya ta kana fin son zaman birni ko kau ai shine na fara dariya ma kafin na fara amsa wannan tambayan to ya za ayi in zauna a kauye. Ai birni shine gari. A chan ake da ma'aikatan lafiya da asibibututuwa da abubuwa na jindadin rayuwa kai a birni fa har ta kai ta kawo fa akwai idan zakaje kawai idan kana bukatar nishadi kaje kawai ka dinga nishadin ka kai kadai amma a kauye a ina zakayi nishadi sai dai ka yi nishaɗi a gona. To waye zaije gona yan kauye ne ke zuwa gona' amma yan birni ai su basa zuwa gona sai dai aje kasuwa inda ake samun kudi masu kyau.

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum saboda ai ni ma'aikacin gwamnati ne kuma ma'aikacin gwamnatin ma ma'aikacin federal gamma. Don haka ya za'ayi ina aiki a matsayina na ma'aikacin federal gamma kuma ace bazan ringa sa turare ba. Ai wannan ma ba zai yiwu ba. Kullum na tashi da safe nayi wanka zan fita gun aiki nakan sa turare a jikina saboda ai idan baka sa turare ba zakaji cikin mutane kana wari kana ɗoyi. Mutane ma za su raina ka cewar wannan ma shi in ya zo kusa da mutane sai wari yake yi. Don haka nikam kullum na tashi ina sa turare kuma ko da ba zan je gurin aiki ba ko ina gida ne zan fita gurin abokaina ina sa turare gaskiya saboda in baka sa turare kuma kaje kana shiga cikin mutane ai zaka ringa yin wari. Shi yasa kullum nake sa turare. Kai ni fa saboda tsabagen sa turare na kullum sai da nasan sunayen turarer ruka. Akwai turare da ake kira da suna Hafsa, akwai rikayya, akwai Maimuna da sauransu. Kuma turaren da na fi amfani da shi shine turaren da ake kira da suna Maimuna. Kullum sai na fesa wannan turare. Don haka ya kamata mutane su ringa amfani da turare. Ba wai kawai mutum ya ringa rayuwa shi baya sa turare. To in baka sa turare ai sai ka ringa wari a cikin mutane. Mutane su ƙyamace ka. Don haka nikan kullum sai nasa turare a jikina sannan nake fita aiki. Kuma turaren da nake sawa turare ne mai tsada saboda idan turare bai da tsada to ai bai da kyau ma. Don haka ni ina sa turare ne mai tsada, turare mai kyau wanda idan nasa kowa yagi doso ni zai ji ƙanshi. Har ka ji mutane suna tambayan "Wai malam Nura da wane irin turare kake amfani ne?" sai in ce "Hun ku bari kawai turare ne mai tsada." Don haka duk me so ya bani kuɗi zan iya siyo mai wanda kuma baya so yaga ba zai iya siya ba shikenan. Amma dai turare nakan gaskiya ne turare ne mai tsada. Bana siyan turaren da bai da tsada saboda duk turaren da bai da tsada ma ai bai da kyau ba.